Ƙarancin lokaci, ah, ƙarancin zama da mutanen yana iya shafar dangantakarsu gaskiya. Idan 'yan uwa ko abokai ba su sami lokacin zama tare ba, suna iya rage kusantar juna, juna da fahimtar juna. Hakan na iya sa mutum ya je shi kaɗai ko kuma a samu rashin fahimtar juna. A ganina yadda ake, eh, yadda yana da muhimmanci mutane su ware lokaci domin zama tare su yi magana su yi hira kuma su taimakawa juna. Ko da lokacin yayi kaɗan, yin, yin haka yana da amfani sosai, yana da kyau, yana da muhimmanci.

Wata rana maƙwabciyata tana neman taimako akwai wani aikin da take so ta kammala, sai ta yi min magana sai na taimaka mata da kammala shi, sai ta yi min godiya sosai. Kuma daga baya nima nima ta taimaka min a lokacin da nake buƙatar taimako. Wannan ya nuna min muhimmancin taimakon juna tsakanin maƙwabta, ko?